Yadda ya ake koyon fasaha. Fasaha ana koyon shi ne a natse saboda za ka zo ka ga yanda ake yin fasaha. To yaya ake yi? Zama za ka yi a hankali ka ga yanda kowa yake yi. To kai ma ya ka fara yin naka. Shi ne fasaha. Dan daban daban ne. Za ka ga wani kalan fasahan daban, wani daban, wani daban. To haka yake.

Wane bikin shekara kuka fi so? Bikin shekarar da na fi so gaskiya yana da yawa saboda kaga kaman karama sallah. Babbar sallah duk ina son su a wa'yannan bukunkuna saboda suna da kyau sosai kuma suna faranta mun rai kuma ina jin dadin su. Saboda lokacin da an haka zo bikin shekara, zan ji ne kawai wa'yan su abubuwa na daban duka suna faranta mun rai.